Gaskiya ina son kallon faduwar rana sosai ma. Saboda kallan faɗuwar rana yana, yana, yana sa ni in yi farin ciki, in yi abubuwa dai makamantan farin ciki. Shi isa in rana ta kusa faɗuwa ma da ike garinmu akwai duwatsu da yawa. Duk kuwa zan tafi inda duwatsun suke. In je in hau sama ina ganin yanda ranan za ta faɗi. Kullum ina haka, a sati ina haka ya fi sau biyu. Yau ma zan je in kalli yanda rana za ta faɗi. Gobe ma zan je. Jibi ma. Kai gata ma haka. Tun da dai ku jununku tambaya. Zan je in kallon faɗuwar rana. Zan je in kalli yanda rana za ta faɗi sosai da sosai ma. Saboda ai kallon faɗuwar rana yana sa ni in yi farin ciki a yanayin da nake sosai ma.

Eh ina motsa jiki kullum ina motsa jiki akai-akai gaskiya. Ina motsa jiki kullum kullum. Ko yanzu ma na rage gwajin motsa jiki ne. Ina nan ina motsa jiki sosai. Yanzu haka daga gurin motsa jiki na dawo, kuma anjima da yamma zan ƙara fita motsa jiki. Ina motsa jiki sosai saboda motsa jiki yana da alfanu ga lafiyar mutum ma. Ina ball, ina, ina, ina ball, ina training ɗin motsa jiki. Abubuwan nake na motsa jiki gaskiya da yawa. Ina motsa jiki akai-akai sosai-sosai gaskiya. Ina motsa jiki. Yes sir, abokaina ma ina jansu suna zuwa muna motsa jikin mu tare.

To duk da dai bai kamata in gaya maku inda nake aje ijiye makullina, makullaina yawanci makulli inda za ka ijeye su kai kanka wajen sirrine naka amma dai didda dai har yanzu ban gama yadda daku amma na aminta da ku zan gaya muku wajajen da nake ijiye mukullai na. Mukulli na ina ijiye shi a cikin, a cikin wata dirowa, wato ma'ana wajen ma'ajiya kenan a ɗakina. Wanda kullum indai na gama amfani da makulli ko yanzu zan je in ijiye shi a cikin wannan ma'ajiyar. Ai sai kuma sadda nake se kuma ai se kuma sadda nake buƙatarshi buƙatarta kenan zan sake zuwa in ɗakko in ba na buƙata ta ban sake zuwa in ɗakko ba. Na gama amfani da ita ke nan. Babu ruwa na. Amman in ina buƙatan ta zan je in ɗauko saboda amfanin da zan yi da ita. Na fi jin daɗi nafi jin daɗin wancan akan shi mukullin. Nakan siyo mukullaye in ba da ijiya saboda mukullayen suna zuwa da 'ƴaƴan mukulli da yawa. Mukullayen suna zuwa da ƴaƴa da yawa. Mai tsada gasya yana zuwa da ƴaƴa shidda wani biyar, wani huɗu, wani uku. To inya zo da ƴaƴa shidda na sai babba na zo da ƴaƴa shidda nakan ɗebi ƴa nakan ɗebi ɗa ɗaya. In bawa mahaifiyata ijiyan guda ɗaya in bawa yayata ijen ɗaya in bawa babana ijiyan guda ɗaya. In nemi waje in ɓoye guda biyu guda ɗaya. In nemi waje in ɓoye guda ɗaya. Sai in ba da, in ba, in ba, in b a, in ba ƙanwata ajiye ɗaya ina amfani da guda ɗaya nima ina amfani da guda ɗaya. Ina amfani da guda ɗaya. Shi yasa nake yawan irin wannan abubuwan dasu.